Yaya kake magance ƙoƙe-ƙoƙe? To, yadda nake magance ƙoƙe-ƙoƙe, mataki na farko da nake fara bi shi ne zan tsaya na saurari ƙoƙen da ake yi tukuna. Na ji ƙoƙen, wa yake yin ƙoƙen sannan kuma akan mene ake yin ƙoƙen. To idan na ji koken sannan kuma sai na yi bincike akan koke-koken da ake yi ɗin, na tabbatar da cewa ƙoƙen da ake yin na gaskiya ne ko kuma dai ƙoƙi ne kawai na ƙushe. To ina na tabbatar da na gaskiya ne, bayan na yi bincike a duwura da yake mata na binciko, inda za su taimaka min wurin tabbatar da cewa na ɗau hukunci daidai. Da ita ce ba wanda daga baya zan zo na yi da na sani ba. To, idan na haɗa dukkan wannan bayanan sannan sai na zo na yanke hukunci akan wannan bayanan da na ɗauko. To wannan shi ne mataki ko kuma ice hanyoyi da nake bi wurin magance ƙoƙe-ƙoƙe idan an kawo mini shi.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Eh to, wato idan na fahimci ku kuna so ku ce min wato ina da fanka irin na rufin ɗaki kenan ko? Eh lalle ina da fanka irin na rufin ɗaki a ɗakin zama wato sitting room kenan. Sannan kuma a ɗakin da nake kwanciya wato living room. Shi wannan ɗakin ina amfani da fanka ne irin na tsayin nan, eh wanda yake jujjuyawa kuma za a iya ɗaukan shi daga wuri gefen dama ameda shi zuwa hagu ko daga gabas ameda shi zuwa yamma. Yauwa ana iya duka sai ta shi haka. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan a kan fanka na rufin ɗaki tabbas.

Kana tafiya da sauri? Ehhh toh ya danganta mana. Ina tafiya da sauri idan ta kama, amma ba wai ko da yaushe nake tafiya da sauri ba. Yanzu misali, idan ina da wurin da zan je sai ya kasance wurin nan kuma na makara, idan har na ce ba zan yi tafiyan sauri ba kafin na je wannan wurin, zan makara ba zan cika alkawari akan lokacin da muka yi za mu haɗu ba ko kuma zan zo wannan wuri. To dole na ne zan yi tafiyan sauri a wannan matakin. To amma ko kuma misali idan har daga wani wanda yake buƙatan taimako haka daga nesa, sannan kuma in na ce zan yi tafiyan da ba na sauri ba, ba zan iya cim masa ba har na taimaka masa cikin gaggawa. To amma zan iya faɗa da sauri har ma in ta kama ni gudu gudu. To sannan kuma idan misali zan je sallah haka sai na makara. To amma ina yin sauri sosai, tafiyan sauri sosai nake a nan ma saboda in samu in je in yi sallah akan lokaci. To wannan sune amsar da zan iya bayarwa akan tafiyan sauri da kuma dalilan da suke sa ni na yi tafiya da sauri ma shikkun shi.

Wani irin takalma kake so? Wannan idan na fahimci ku kuna nufin wani irin takalma nafi so koh? Eh to, irin takalman da nafi so ya danganta da irin yanayin da ake ciki da kuma lokacin da ake ciki da kuma wuraren da zan je. Shine yake tabbatar da cewa ga irin takalmin da nafi so. Saboda ni kusan gaskiya ba takalmi da ba na so, musamman ma a lokacin da zan je wurin da nake so a naje ne da wannan takalmi. Yanzu misali, idan lokacin da zan fita irin gudun safe ne, to nafi son in sa takalmi irin canvas ɗinnan trainers ba? Yawwa in sa su in ɗaura ƙafana da kyau. To nafi jin daɗin gudu da waɗannan da safe. To amma idan misali ranar Monday ne irin zan je aiki da safe, to nafi jin daɗi a wannan rana in sa cover shoes baƙaƙe nan ma, sai in musu polish yauwa sai in sa su in tafi wurin aiki. To idan kuma na dawo daga aiki misali irin zan ɗan fita na asiri haka nan ko zan ɗan je shan iska, to nan kuwa nafi jin daɗin in sa takalmi saboda wanda yatsuna suna wajeni. Yauwa to kun ga irin, irin bayanin da zan yi kenan. Akan irin takalmin da nafi so. Shi sa nace ya danganta da yanayi da kuma lokaci da kuma inda zan je. Shine yake tabbatar da takalmin da yafi dacewa da kuma wanda nafi so a wannan lokaci.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Wato idan na fahimta da ana so a ce kana yin waƙan waƙa a zuci? Eee, tabbas ina yin waƙa a zuciya. Eee, musamman ma irin lokuta wanda yake idan ina zaune ina aiki, aikin dai shafi baya na baya na magana bane irin na kwamfuta hakan nan hannuna yana aiki ko kuma ina wanki hakan nan ko ina wanke kwanuka ko ko ina-- to a wannan lokacin ina samun daman da nake yin waƙa a cikin zuciya. Ta kuma irin waƙan da na fi soma ko kuma na fi yi sune yabon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da shi da halayan gidansa tsarkaka. To irin waƙin da na fi yi kam a cikin zuciya na. Sannan kuma misali kamar irin idan ina gudu ma hakan nan, idan na fita gudu nan ma ina waƙe. To nan kuma yawanci irin waƙin da yake son ɗan bambanta ba waƙin yabo na fi yi ba. Waƙe ne irin masu ɗan ƙarfafawa mutane, kuzali a yayin da suke gudanar da ayyuka na, eh ƙarfi hakan nan ko kuma na buƙatar kuzari. Eh to irin su ne nake a wannan lokacin. To ya bayanin da zanyi bayar waƙe ne akan waƙa cikin zuciya.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo amma kuma ya danganta. Ba wai da kowa nake yin kiran bidiyo ba. Na farko misali idan ban san mutum ba, bana yin kiran bidiyo da shi. To, duk wanda na yi kiran bidiyo da shi zai zama cewa na san wannan mutumin ko abokin aikina ne, ko masoyiyata ce, ko wani ɗan'uwana ne, ko wani abokin kasuwa na ne. Eh to wannan zan iya yin kiran bidiyo da su. To amma idan ya kasance irin sabon namba wanda ban san mutum ba, kawai in ga kiran bidiyo gaskiya bana yin kiran bidiyo irin wannan. Saboda na farko ban san waye wannan ba, sannan kuma ban san a wanne-- kawai dai ba zan samu natsuwa ba. Kuma ni na yanke wa kaina hukuncin gaskiya. In dai ban san namba ba ba mu fahimci juna ba da can, to ba zan yi kiran bidiyo ba saboda ni ban ga amfanin yin shi ba ni a wurina, kangin kaina. Iya bayanin da zan iya bayarwa ke nan akan kiran bidiyo.

Me kake yi don ƙara aiki? To, abubuwan da nake don ƙara aiki suna da yawa. Yanzu misali, ha da farko idan ayyukana na ofis sun yi ƙaranci, to ina iya zuwa wurin shugaban aikina, yi masa bayani in ce to na gama aikin da ka bani, to ina buƙatan ƙara mun wani to sai a ƙara mun sauka. Sannan na biyu kuma, idan a gida ne misali nake, idan nayi ne in share ƙofana ne, ɗakina ne haka, dasu ƙofofi da taga in share su duka, na gogoge ko ina. To idan naji daɗin wannan aikin zan sha shayi. In na sha shayi kuma, to dole wannan shayin zai ƙara mun kuzari. Sakamakon kuzarin da na samu, to dole zan ƙara wakaila aiki. Wataƙila sai in ce to zan wanke, ah, gajerun wandunana da kuma singiletai na. Su ma sakamakon wannan nasara da na samu. To wannan iya bayanin da in iya bayarwa kenan, inda nake don ƙara aiki.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa a matsayina na musulmi masoyi manzon Allah da allah yayi nasan haka. Ina yin karatun qur'ani sosai sosai, ina yin addu'o'i, ina yin lazimi, ina yin salatin annabi, ina yin zikiri. Duk waɗannan abubuwan da nake yi idan na shiga cikin damuwa ina yin shi. To sannan kuma ina yawanta yin bacci shima idan na shiga damuwa. Sannan kuma ina fita hakan nan na yi tafiyan ƙafadan lallai kamar awa ɗaya zuwa biyu ina tafiyan ƙafa. Sannan kuma ina nazarcce nazarcce. To wannan shima yana ɗaya daga cikin abin da nake yi a lokacin da nake yin damuwa. Sannan kuma zan duba inga su waye ne waɗanda suke abokanai na na kusa. Sannan sai in kira su in tuntuɓe su gaya musu ga irin matsalar da nake ciki na nemi shawarwari daga wurinsu. Sannan su ban shawara in yi nazari a kan shawaran. Naga ta dace zata taimaka min wurin warware wannan damuwar da nake ciki sai na yi amfani da ita. In kuma naga ba ta dace ba sai na kyale ta a wurin na sake nazari. To wannan abin da nake yi kenan a lokacin da na shiga damuwa.

Aya kai ke zubar da shara. Na farko yanda nake zubar da shara, na farko matukin na adana sharan nake yi a cikin baƙaƙen leda, da na adana su ya cika ledan da zai bai fara zuba ba kafin ya fara zuba inda ya cika. Sai na ɗauki ledan na ɗauri baki, na ɗauri bakinsa nan sai na fitar da shi na kai shi wajen babban bola nan, na kalla kusa da mu inda ake zubar da shara sai na zubar da shi a wurin. Idan na zubar da shi a wurin kuma sai na tattara su, na tattara su sannan sai na ƙona su. Kuma a lokacin da nake kola duk irin ina tsaya a wurin saboda in tabbatar cewa iska bai ɗau wutan da nake ƙona sharan ba ya kai ta zuwa wani wuri saboda irin haka yana haddasa gobara a wurare daban daban to bana ma barin wurin sai na tabbatar da cewa na gama ƙona wannan sharan. Idan na gama ƙona wannan sharan sannan sai in nemo ruwa in zuba in kashe wutan. In na kashe wutan sannan sai in bar wannan wurin. To wannan shine yadda nake yi nake zubar da shara kenan.

Kana karanta jarida? Kwarai kuwa ina karanta jarida kuma ba irin jaridar mada ba na karantawa. Na farko ina karanta mujalla sannan kuma na biyu ina karanta jarida irin ta daɗin nan ta takarda wacce ake zuwa a saye ta a bakin titi ɗinnan wurin masu siyar da jarida. Ita ma ina son irin ta jifa jifa haka musamman aƙalla sau ɗaya a wata ko kuma zuwa sau biyu ya danganta idan ina cikin gari ne amma idan na je irin ƙauye aiki hakan nan ba zan samu daman ganin masu irin wannan jaridan ba don haka sai inyi amfani da ɗayan hanyar wato hanyar yanar gizo. A Ta yanar gizo ma ina karanta jarida sannan iya bayanan ma dai ina ga taƙaice ke nan da zan iya yi a kan maganan karanta jarida. Tabbas ina karanta jarida sosai ma kuwa.

Kana iya kunna wuta? Ƙwarai ma kuwa yana iya kunna wuta. Kuma sannan ya danganta ma tukunna wane irin wuta daga ciki. Na farko, ka ga akwai wuta irin na gas wanda ake kunna shi da ko a shana ko da laita. To na iya kunna da laita, na iya kunna da shana. Sannan kuma akwai wuta na murhu wanda ake sa itace a tara ledoji da yayi sannan a nemo a shana ko laita a ƙyasta. Aka ƙyasta a dinga karewa har leda ya kama itace ya fara ci. Ana hura har wutar ta kama ta kai matakin da ko da ba a hura ta ba za ta iya kamawa ta ci gaba da ci sai a ɗora abinda za'a ɗora. Sannan kuma na iya hura wutan gawayi. Shima wanda yake gawayi ne idan aka zo sai a samu ledoji ko kuma aje a nemo gawayi wanda yake akwai wuta a jikinsa sai a zo a ɗora a kan wanda ba wutan. Ai ta hura shi ana bashi iska har ƴan'uwan nasa masu zo su kama. So wannan iya kan bayanin da zan iya yi kenan dangane da kunna wuta. Ƙwarai na iya kunna wuta.

Sau nawa kake kallon madubi? Eh toh ina kallon madubi sau da yawa gaskiya a kowace rana. Na farko dai idan na tashi daga bacci kafin ma na yi komai ina ɗaukan ina zuwa gaban madubi in duba fuska na in ga inda na kasance. Sannan na yi wa Allah godiya sai na je na wanke bakina, na wanke fuska na, na yi alwala, na yi sallah. Sannan kuma idan na zo bayan na gama komai ina yi wanka to nan ma ina duba madubi. Sannan kuma idan na gama wanka na sa kayana nan ma ina duba madubi. In kuma na zo na sa hularna nan ma ina zuwa in duba madubi. Na tattaje kai na nan ma ina zuwa in duba madubi. Sannan kuma in zan fita gaba ɗaya na gama addu'a na sa takalmi da komai da komai nan ma zan duba madubi. Sannan kuma idan na fita na je na dawo daga ɗakin da na dawo zan fara duba madubi in ga yanayin yadda na canza yanayin fuska ta. Sannan kuma sai in je in watsa ruwa nan ma ina fito in duba madubi. Sannan kuma in na gama komai da komai da na yi can kafin na kwanta nan ma ina zuwa in duba madubi. To shiyasa nace ina duba madubi sau da yawa ke nan. Iya ka cin bayanin da zan iya yi ke nan a kan wannan magana na duba madubi ɗin.

Kana son ɗaukan hotuna? Wari ma kuwa ina son ɗaukan hotuna. Dan sakamakon son ɗaukan hotuna ma da nake da shi kusan dukkan abokan yana da muka taso babu wanda ya kai ni yawan hotuna. Sannan abu na biyu kuma da zan yi bayani wanda ma yake ƙara tabbatar da cewa ina son ɗaukan hotuna. Na sayi kemara ta ɗaukan hoto lokacin tunma ba a fara yin wayoyi masu kyau ba manyan wayoyi wanda suke zuwa da kemara. Sannan kuma na sayi kemara digital kemara ita ma kuma duk dai saboda son hoto. Sannan kuma ko a yanzu maganar da muke idan na ji ina so na sayi waya kemara yana ɗaya daga cikin abun da nake dubawa kafin na sayi waya. Saboda kuma sakamakon ina son ɗaukan hoto ne. Idan har ba ta da kemara mai kyau to gaskiya wannan wayar ma ba zan sayi ta ba. Eh to kuma sannan duk wani taro da ake ana yawan gayyato na ji in ɗauki mutane hoto sakamakon na fi kuwa yawan adana hoto da kuma na fi kuwa iya bada style na ɗaukan hoto wanda zai yi kyau sosai. Ya bayani cikin wanda zan iya yi dangane da maganan ɗaukan hoto.

Kana fi son hawa matakala ko lift? Wato wannan tambayar inna fahimta ana so a ce ka fi son hawa matakala ko lifta? Eee to tabbas na fi son hawa matakala amma ya danganta ma dai tukunna. Yanzu misali idan inda zan je din bashi da mata-- eh benen ba shi da tsayi sosai to ni gaskiya na fi son hawa matakala. Sai in ɗan taka ina tafiya ina motsa jiki a matsayin haka na ɗauke shi. To amma fa idan benen yana da tsayi sosai, alal misali a ce ya kai irin hawa biyar ko hawa bakwai ko goma, koma sama da haka dai, to gaskiya na fi son in hau lift, wanda zai kai ni cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da na wahalar da kaina ba sosai. Eh wannan bayanin ke nan da zan yi dangane da matakala da kuma shi kanshi lifta din. To kowanne ina son shi sosai, ya danganta da inda zan je da kuma lokacin da zan je.

Kana duba daftarin kuɗi? Kwarai kuwa ana duba daftarin kuɗi. Aishi waton, bayanin ma da zanyi danga yanda kuɗi kafin ma zo kan daftarin shi, lamarin kuɗi a bulon da yake son natsuwa da kuma, ah, hikima da kuma hankali da kuma sanin ya kamata da kuma sanin ajiye bayanai na duk wani harka da aka yi wanda ya shafi shi kuɗi. Sannan kuwa yana da kyau adana kuɗi. Kowane kuɗi kuma ka zo za ka yi mu'amala da shi, yana da kyau ka bincika ka ga lambobinsa, eh, na gaske ne ba na bogewa ne. Saboda yanzu zamanin da muke ciki akwai abubuwa da yawa Ana cutar al'umma duk a harkar da ya shafi kuɗi. To, don haka lamarin kuɗi dole sai ana, taka tsantsan gaskiya. Eh, to wannan bayanin da zan yi kenan a kan maganan daftarin kuɗi tabbas ina dub, daftarin kuɗi a ko da yaushe.

Wane gudu na fanka kake fi so? Don na fahimta a nan dai ana so a ce wane gudun fanka na fi so, ko? Eh, yawwa to. Ya danganta da lokacin da muke eh, da kuma inda nake misali. Yanzu alal misali idan ina gidane, na fi son gudun fanka ɗaya saboda ɗayan ba shi da gudu sosai sannan kuma sakamakon unguwar da nake akwai iska sosai a wurin idan na buɗe tagogi dama ana samun iska a balantana kuma a ce na kunna fanka, to abin sai ku ji shi ba dama. To amma idan ina wurin aiki ne, na fi son sa lamba uku saboda wurin akwai cunkoso na jama'a in ba ya kai lamba uku ba to ba zai bamu iska irin yadda muke so ba sai mu je wurin yana gumewa. To wannan shine bayanin da zan iya yi ke nan dangane da, ah, lambar gudu wanda na fi so, ah, kan fanka. Fi sa'an da ma na ce tun farko ya danganta da wuraren. Yahwarto magudi.

Wane irin kiɗa kake son ji? To, lalle kiɗan da nake son ji suna da yawa yanda nake son ji. Da farko dai kiɗan da aka ce kiɗa ne an yi saboda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Alehi Wasallam. To ina son jin wannan kuma wane irine indai an yi saboda Manzon Allah. Yau sannan kuma ina son kiɗan sauti wanda ya shafi irin reggae dinnan. Sannan kuma ina son African hip hop. Sannan kuma ina son RnB. Sannan kuma ina son Hausa rapping. Eeh, sannan kuma ina son irin waƙen nan na country music dinnan su ma duk ina son su. To shiyasa na ce wannan abun dai sai nayi bayani ne za ku fahimci irin kiɗan da na fi son ji man da lokacin. Iya bayanin kenan da ma zan iya yi dangane da irin kiɗan da na fi son ji.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh ƙwarai kuwa ina motsa jiki kullum. Abun da yake faruwa ni tun da likita ya ce mun in dai mutum yana motsa jiki to in Allah ya yadda ba kowani cuta ne zai iya kama shi ba. Na ce to lallai ban ga ta zama ba saboda lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Kuma a rayuwan nan sai da lafiya za'a iya yin komai, neman kuɗi sai da lafiya, cin abinci sai da lafiya, jima'i sai da lafiya, gamsar da iyali sai da lafiya. To in ba lafiya ba za a yi ba. To tun da aka ce mun motsa jiki in kana motsa jikinka kullum kullum yana ƙara lafiya. To tun daga wannan lokacin inda ka ga ban motsa jiki ba to wataƙila ko na yi tafiya ne ko kuma dai bacci na makara hakan nan. Tunda nima ɗan adam ne haka yana iya faruwa watarana. To ko kuma bana jin daɗin jikina rashin lafiya ya kama ni. To wannan kawai su ne dalilan da za su sa ni ban motsa jiki kullum kullum ba.

Nawa matashi kake amfani da su? Dan na fahimci wannan tambayar da ana so a ce matashi nawa kake amfani da su? To matashi ina amfani da matashi biyu ne, ah ɗaya babba ne ɗaya kuma ɗan ƙarami. Ɗayan kuma ya fi ɗayan laushi. Don wani lokaci idan na kwanta a kan mai taurin sosai to irin ina gaji yana ɗan mun kaman masa cakar ɗan matsaki nako, yauwa. Amma in dai ba yi gajiya ne ba sosai to na fi son amfani da ƙaramin wanda shi ne wanda ya fi laushi. Eh tabbas to wannan ya bayyana da zan yi wannan kanga ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh ƙwarai ko ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda wato shi ne ake cewa accountability kenan a turanci ba? Eh ina tara kashe kuɗin aiki saboda idan ba na rubuta kashe kuɗin aiki na farko ba zan iya sanin nawane aka shi akan aikin ba. Idan kuma ban san nawane aka shi akan aikin ba, lissafi yaɓace kenan. Ba za a iya shiga kuɗin wani abu wallahi bai kamata ya shiga ba. Eh toh kuma komai ɗan lissafi ne a rayuwa. Balantana kuma aka ce aiki shi kuma aiki dole ƙyan tsari ne. Koma sai an tsara shi daga farkonsa har izuwa ƙarshe. Toh kun ga a matakin nan toh har kashe kuɗin ma za a tsara shi kenan ko? Toh tsari na kuma shine zan rubuta komai. In ba rubuta komai ba zan iya mantawa. Toh saboda gudun mantuwa sai in rubuta shi. Toh wannan ya kacen bayanin da zan iya yi kenan akan abin da ya shafi rubuta kashe kuɗin aiki.

Kana iya bada barkwanci ta ƙwarai kuwa. Ai kamawa take ai wai a ɗaura mai ɗaure ba. To balantana kuma ni gaskiya mutum ne wanda yake harkar soyayya. To kuma wanda kana so ya ba barkwanci a ciki. To ina mai tabbatarwa za a samu matsala tabbas kuwa. To wannan abun da yake faruwa ke nan. To shi yasa baya daina iya dole na na koyi barkwanci. Sannan kuma ni ina harkar kasuwanci. Harkar kasuwa nan kuma in dai ba barkwanci gaskiya ba za ka tada jama'a ba sosai. In wani ya zo ya ɗauko zafin kan sa ka ɗan masa barkwanci ma sai ka sa shi dariya don samu sanyi a zuciyarsa. Sai ga yasa ba da kai na Allah Allah ya dawo wurin ka ya sa ke yin siyayya. Sakamakon wannan barkwancin da ka ke yi. To a kan gaɓan nan iya bayanin da zan iya yi ke nan kan abin da ya shafi yi barkwancin da na yi.

Yaushe kake huta a wurin aiki? Eh to, lokacin da nake hutawa a wurin aiki, wuraren sallar azahar kenan ko, a wuraren karfe ɗaya tafi hutun aiki to ba za kuma a dawo hutun nan ba sai karfe uku. Eh aƙalla kai muna hutun awa biyu, a inda muka ce muka je hutawa a wurin aiki. To amma idan kuma aiki ya mana yawa haka misali in muna da wani national assignment wato aikin da ya shafi ƙasa gabakiɗaya, to a wannan matakin fa ba a ma maganan hutu. Saboda eh ko abinci ne ma ba za a bar ku ku je ku nemo ba. Za a kawo muku abinci ne da ruwan sha da komai da komai. Idan kuka fara aiki misali tun karfe takwas ba za fa ku motsa ba ku bar wurin nan sai wuraren takwas na dare. To kun ga a irin wannan matakan ma ba a samun lokacin hutawa. To iya bayanin da zan iya yi kenan a kan abin da ya shafi hutawa a wurin aiki.

Sau nawa kake goga haƙora? Eh to ina goga haƙora sau da dama. Na farko idan nayi tashi daga bacci da safe ina goga haƙorana. Idan na zo yin sallar asuba ama zan goga haƙora na. Idan na zo na azahar nama zan goga haƙora na. Idan na zo sallar laasar nama zan goga haƙora na. Idan na zo na magrib kuma haka. To aƙalla dai ina goga haƙora a kullum yana kai sau biyar zuwa shida. Ya bayana da zan iya ƙina ka abin da ya shafi goga haƙora.